Shinkafa tana da hanya daban-daban da ake dafa ta. Ai a cikin girki ina ga shinkafa ita ce tana ɗaya daga cikin abinci wanda take da hanya daban-daban da ake sarrafa ta. Ana yin shinkafa da miya, sannan ana yin shinkafa da wake da miya. Wasu kuma suna yin shinkafa da wake da miyan ganye, wasu kuma shinkafa da miyan ganye. Yanda ake yin shinkafa da miya shine. Zaka samu tumatur, tattasai albasa za a saka su kanamfari, citta. Wasu suna saka har da tafarnuwa, wasu kuma basu sa kanunfari. Kowa dai da abin da yake sawa ya ƙara mashi ƙamshi sai mutum ya niƙa ko a inji ko a blender. Sannan idan ya nuƙu sai ka zo kowa yana da hanyar da yake sarrafa miyan shi. Wasu sai sun tafa tuma tafasa tumatirin ya tsotse ruwan shi kafin sai su zo su haɗa miya. Wasu kuma suna fara sa man gyaɗa su soya albasa sai su zuba niƙaƙƙen tumatirin su. Sai su saka mashi kanwa in yana da tsami ya cire mashi tsami. Sai ka saka su magi da kayan ƙamshinka da komai da komai sai ka bar shi ya tafasa har sai ya tsotsa ruwan jikin shi ya tsatso da mai. Sannan shinkafan kuma wasu akwai kowa da yanayin yanda yake dafa ta. Wasu sai sun wanke shinkafan da gishiri sosai, in ba za su mata dafuwa biyu ba ke nan. Sai su sa ruwan zafi wanda suka kimanta zai iya dafa musu wannan shinkafan. Sannan sai su wanke sai su zuba. Sannan idan dafuwa biyu za kai to ba sai ka wanke da gishiri ba kawai sai ka ɗan dafa shi ya ɗan yi dafuwa rabi. A turanci ana ce mashi half done. Kai per boiling ke nan. Idan kai per boiling sai ka zo ka ƙara mai da shi. Shi ke nan shinkafan ka tayi. In kuma wake ne da wake za ka haɗa sai ka fara tafasa waken. Wajen tafasa waken ana sa mashi wasu kanwa wasu albasa saboda ya yi saurin nuna ƙasancewar wake bai nuna da wuri. To sai ka fara tafasa waken ka sannan sai ka zo ka haɗa da shinkafan ka. In kuma da miyan ganye za ka yi shi ma dai za ka saka kayan miya sannan ka sa mashi magi da ɗanɗano da mai ka bar shi ya soyu. Sannan sai ka yanka ganyen ka alayyahu ne ko ugu duk wani ganye ne sai ka zuba. Shi ma yana da daɗi kuma yana ƙara lafiya. Wannan ita ce shinkafa da miya. Sannan kuma ana yin dafadika wanda ake kira jollof a turance. Yanda ake yin jollof ɗin shinkafa za'a jajjaga kayan miya, tattasai, tarugu, albasa, dikadai sai mutum ya sa man gyaɗa ko manja duk abin da ka ke so. Sai ka zuba waƴanan kayan miyan naka ya soyu, ya soyu. Ni dai yanda nake yi bayan ya soyu zan fara sa su kori, kayan ƙamshi ya soyu tare da kayan miya, in ɗan saka magi guda ɗaya ya soyu kafin in zuba ruwa. Idan na zuba ruwa sannan in zo in ƙara magi in sa gishiri da kayan ɗanɗano na da duk abin da nake so sai in rufe in bar shi ya tafasa. Sai in wanke shinkafa na da gishiri in wanke da ruwan ɗumi in wanke in tabbata na rage mashi starch na cire mashi datti datti. Sannan in zuba a cikin ruwan kayan miya na sai in rufe. Wasu kuma in za su yi dafadika su kan fara per boiling wato a hausance ana kiran shi dafuwa rabi bazai yi nuna sosai ba sai ka wanke domin fitar da starch to ya danganta da kyan shinkafan. Wani shinkafan idan ka mashi irin wannan dafuwan zai caɓe musamman shinkafan Hausa wanda ba na gwamnati ba. Amma in shinkafan ka na da kyau ba sai ka mai dafuwa biyu ba kawai za ka wanke shi da ruwan gishiri da ruwan ɗumi ka wanke shi tas-tas. In kuma da wake za ka yi za ka dafa wake sai ka haɗa da shinkafan ka. Yawanci shinkafa an fi cin shi ta wannan hanya. Dudda akwai hanyoyin sarrafa shi amma an fi yin shi dafadika an fi yin shi da miya. Amma akwai sauran hanyoyi wasu na ci da mai da yaji haka da sauran su.

Lallai kam. Akwai wata mai abinci a unguwar mu. Matan ta shahara wurin iya sarrafa girki daban-daban. Takan yi shinkafa, takan yi alale, takan yi waina, takan yi ɗan wake. Sannan tana siyar da kayan sha na ruwa irin su soɓo, kunun zaki, kunun aya da jinja. Duk wanda kake so tana da shi. Sannan tana da ma'aikata saboda aikin na da yawa, ba za ta iya ita kaɗai ba. To, yana nan a kan babban titin layinmu. Ba gini ba ne. Girkinta takeyi daga gida sai ta fito dashi. Sannan tayi wani guri kamar canopy da kujeru inda duk wanda ya siya abinci zai iya zuwa wurin ya zauna. Sannan tana da take-away. Idan kana so sai ka tafi da shi. Wasu kuma daga gida ma sukan je da kwanakansu. Kamar ni, wani lokacin idan na ji marmari, na kan je daga gida da kwano na domin saya. Tana da ma'aikata wa'inda suka san kan aikinsu. Kowane ɓangaren abinci da ma'aikatan shi. Ɓangaren ɗan wake da nasu, ɓangaren alale da nasu, ɓangaren waina da nasu, ɓangaren shinkafa da nasu. Sannan masu siyar da kayan ruwa suma ɓangaren su daban. Abincin ta na da daɗi kuma mutane sun yaba da tsaftan ta. Ga sauƙin kuɗi saboda za ka iya cin abincin dubu ɗaya ka ƙoshi. Ƙaramin yaro ma har na ɗari biyar zai iya ci ya ƙoshi. Shi ya sa take ciniki. Ga ta da fara'a, ga ta da tsafta, ga abincin yana da sauƙin kuɗi. Sannan wasu matasan sun maida kusa da gurin kamar majalisan wurin hira. Za ka ga an haɗu bayan an gama cin abincin aƙi tafiya, a zauna a tafira rayuwa. Sannan har da dattijai suma ba a bar su a baya ba. Su kan zo domin siyan kunu. Wata zubin da safe takan fito tayi kunu da ƙosai. Kasancewan Arewacin Najeriya musamman inda Hausawa suke, an san suna ƙaunar koko da ƙosai. Musamman muta, iyayen mu na da suna ƙaunar koko da ƙosai. To, yawanci su suke mata wannan cinikin koko da ƙosan. Amma matasa, da safe su sai su je su siya shayi da indomi a gurin mai shayi. Amma iyayen mu su kan je gurin magajiya mai abinci domin siya. Gaskiya matan ta iya girki. Sannan kuma Allah ya sa mata albarka a sana'an ta. Domin kuwa duk wanda ya ci abincin ta sai ya dawo. Ga shi de a ido za ka ga kamar ba gurin babban restaurant ba, gurin cin abinci. Za ka ga kamar kare nama shi wayo. Amma kuma tana da tsafta. Kuma abin da ke jawo hankalin mutane ga sauƙin kuɗi. Ga ta da kyauta matan. Wani lokacin in dai ka saba siyan abinci a gurin ta ko baka da kuɗi, ka je ka ce mata "magajiya don Allah ina jin yunwa bani da kuɗi" za ta zuba maka abinci kyauta. Wani lokacin kuma ta ba ka bashi, ta ce idan ka samu daga baya za ka ba ta. Wannan abun ya sa take ƙara jawo hankalin kwastomomi suke ƙara zuwa wurin ta suke yarda da ita. Saboda wannan halin nata na gari. Ba kamar sauran wurare ba wanda ba su san kwastoma ba. Ita kam in dai har ta tausaya maka har kyauta ma takan iya ba ka ma abincin ba ma da kuɗi ba. Wani lokacin kuma ta ce in ka samu ka ba ta. To, yau da gobe ba a rasa mutane wa'inda suke marasa gaskiya. Wata lokacin magajiya ta kan ce ta ba da bashin abinci ba a ba ta. Sai sa take tsoron bada bashi. Amma hakan bai hanata ta bawa wayanda taga ta yarda da su. Magajiya hatta mahaukata sukan je gurin domin su tsaya. In ta yi abinci tana zuba musu. Almajirai sukan je tana zuba musu. Wani lokacin ta sa su, su yi mata shara, su mata wanke wanke sai ta biya su. Sannan ta zuba musu abinci. Wani lokacin almajirai kan samu alkairi a gurin kwastomomin abincin ta. Gaskiya magajiya ta iya girki.

Gaskiya, ina siyan abincin titi. Abincin da na fi so a bakin titi shine awara. Awara abinci ne wanda ya shahara a duniya, ba ma Najeriya ba kaɗai. Har ƙasashen su China ana yin awara. Amma a Najeriya yawanci ƴan arewacin Najeriya su suka fi yin shi. Ana sarrafa awara da waken soya ne. Yanda ake yin awara shine za a jiƙa waken soya. Idan ya jiku sosai sai akai niƙa a inji. Idan aka kai niƙa a inji, sannan sai a tace shi da mataci. A tace shi, wato za a fitar da dusan ke nan, sai ruwan shi kuma a sa a tukunya a aza a wuta. Wasu sukan ɗiba da ya tafaso, sai su maida shi soya milk a sha shi kamar shayi ke nan. To idan kuma waran za'a yi, za'a samu lemun tsami ko alum ko tsamiya a jiƙa. Shi dai yana son abu mai tsami. Wasu su kan yi amfani da irin ruwan, ruwan tataccen koko da ya kwana, ya fara tsami ruwan sai ayi amfani da shi a zuba. Wannan waken soyan da ya taso ya fara tafasa. Idan mutum ya zuba wannan ruwan tsamin nashi zai ga wannan waken soyan ya fara duddunkulewa, yana komawa gefe, yana duddunkulewa, yana komowa gefe, yana duddunkulewa. Yana haɗa jikin shi ke nan. Saboda wannan ruwan tsamin da aka sa to. Wannan duddunkulewar haka zai tayi har sai ya gama fitar da duk wani madara da ke jikin shi. Duk ya haɗe guri ɗaya, zai ta tafasa, ya ta tafasa har ya haɗe. To sai ka ƙara kwas, sai ka kwashe wannan dunƙulallun da ya taru. Kana tashi, sa shi a matashi. Wannan abin tatan da ka tace, farko, farkon dawowa daga niƙa. Shi din zaka ƙara amfani da shi, ka juya wannan waran da ya tattare guri ɗaya. Domin tace ruwan, ka raba ruwan da dunƙulallun waran ka. To a haka idan ka gama kwashewa sai ka matse shi, sai ka bar shi ruwan ya gama fita. Wasu yana yin minti talatin, wasu har awa ɗaya, awa biyu. In ruwan ya gama fita tas, sannan sai ka zo ka zuba kayan miya, ka zuba magi, ka zuba duk gishiri da sinadarin da kake so. Sai ka ƙara matse shi, ka bar shi ya ƙara minti goma. Sannan sai ka zo ka yayyanka, ka yayyanka. Ko a haka za ka iya ci. Domin yana da lafi-- ya ƙara lafiya kuma yana da daɗi. Amma mafi yawanci akan soya shi, akan soya shi kafin a ci. Ana soya shi da man gyaɗa. Sannan bayan ya soyu shikenan awara yayi. Za ka iya ci da yaji, za ka iya ci da miyan jajjage da aka yi. Wannan awara ita ce awaran da ake yi a titi. Ina bala'in son awara kuma shi na fi saya. Sannan na titi su kan ƙara mashi ƙaimi saboda ya ƙara daɗi. Su kan sa mashi kabeji, albasa, tumatur duka saboda ya ƙara daɗi. Abin da ya sa nake yawan siyan awara bana yi, yana da wahala. Aikin shi yana da wahala. Sai ka kai awa uku, huɗu ka na yi. Shi ya sa na fi gwammace wa in je in siya a titi da naira ɗari biyar ɗina ko dubu ɗaya na ya, ya wadace ni. A kan in zauna in kona icce ko gawayi na awa uku, wanda daga ƙarshe kila ba zan ma iya cinye wanda nayi ba. Amma a cikin sauƙi a titi, zan je in siya awara na, in zauna in ci. Wani lokacin na kan siya in sa a abinci. Sai ka ji kaman kana cin ƙwai, musamman taliya ko indomi. Idan ka siya awara, ka yanyanka a ciki, ka haɗa ka girka, yana da daɗi. Sai ka ji kaman kana cin ƙwai. Sannan awara yana da hanyoyi daban daban da ake sarrafa shi banda wannan hanya. Amma wannan hanyar ita ce mafi yawancin wanda kowa ke sarrafa wa. Wannan ita ce abincin da na fi siya a titi domin ina son ta sosai.

Tabbas na taɓa yin tafiya. Na je wani gari domin yin biki. Bikin aure ne na yarinyar yar'uwar mamana wanda yake cikin tsakiyar Najeriya, watan North Central. Sannan, biki ne wanda zai haɗa ƴan uwa da abokanan arziki da waɗanda ka daɗe ba ka gani ba. To, mutum zai ta shauki. Yana zumudi saboda ya ƙosa ya je ga ƴan uwanshi saboda tazarar da ke tsakaninmu ya kai awa biyar zuwa shida. Guri ne mai nisa, shiyasa ba kullum ake haɗuwa ba. Wani lokacin ma, sai muyi shekaru biyu zuwa uku ba mu haɗu ba sai idan sha'ani ya haɗa mu muke haɗuwa. To, a lokacin za mu je bikin nan, tun ana saura sati ɗaya na fara shirye-shirye, na ɗinka an yi ankon biki. Mu muna dangin amarya ne. Na sayi anko wacce take atampa ne. Na je na kai ma tela ya ɗinka mun doguwar riga. Sannan na ƙara siyan wani ɗan yadi haka wanda zan sa wa shagalin biki aka ɗinka mun shi ma doguwar riga. Sai aka sa mun duwatsu wanda ake kira stone a gaban rigan yayi kyau. Sannan na zo, ana saura kwana biyar, na wanke kayana da zan saka, iya adadin kwanakin da zan yi a garin, kala biyar. Na wanke kayana tas, na goge. Da na goge, na adana su a cikin jaka. Sannan na saka su takalma na, su kayan kwalliya na, su turare na harda audugar mata wanda ake kira da sanitary pad saboda idan al'ada ta zo, ba sai mutum ya je yana kame-kame ba. Sannan garin ta kasance ba cikin birni bane sunada matsalar wuta. Shima nan na samu power bank ɗina ba cikashi da charging tam na saka shi a cikin jakan. Ana saura kwana uku zan tafi. Na tsefe kaina. Na je na wanke a salon, shagon wanke gashi aka wanke mun shi. Tas yana ƙyali, yana sheƙi. Sannan, na je aka yi mun kitso. Sannan ana saura kwana biyu. Na je gurin masu lalle. A arewacin Najeriya musamman Hausawa suna son yin ƙunshi wanda ake kira da lalle lokacin bikin suna, bikin sallah ko shagalin aure. Kwalliya ne na ado na mata. Yana sa mace tayi kyau, ya ƙara mata kyau. Na je aka yi mun shi. Akwai wanda ake yin ja, akwai wanda ake yin baƙi. To, ni duka aka mun. Ina son ja a ƙafa, ina son baƙi a hannu saboda in kana da hasken fata, in aka haɗa maka shi duka, yana yin kyau. Haka aka mun. Ai kuwa, ranar da za a yi tafiyar nan, gani nake kaman gari ba zai waye ba saboda na ƙosa da zumunci. Duk na ƙosa na tafi da asuba muka tashi mukayi adu'u'i mukayi wanka muka ci abinci sannan muka kama hanya. Maka je tashan mota, muka hau mota. Daga unguwarmu zuwa tashan mota muka hau, muka biya ɗari uku. Daga tashan mota zuwa garin da za mu je cikin jihar, Niger awa biyar zuwa shida. Muka biya a lokacin dubu shida da ɗari biyar. Sannan muna hanya ana fira, ana ganin garuruwa daban daban da dazukan Allah gasunan. Sannan muka tsaya a wani guri. Ana ce mashi Maraban Diko. Muka siya abinci muka ci, muka shiga bayi aka yi addu'o'i sannan aka cigaba da tafiya. Gaskiya akwai nisa sosai. Sannan kuma mun yi kwana biyar a garin kafin muka dawo. Shi ma mun yi awa biyar da rabi kuma cikin dare muka dawo.

Ina samun labarin yanayi ne daga yawanci. Ina samun labarin yanayi ne daga labarai. Akwai waʼyanda su aikinsu ke nan su dinga bada labarin da yanayi abun da zai faru in lokacin sanyi ne suce za ayi sanyi sosai in zafi ne za ayi zafi sosai. Musamman damina za su ce in dai za a yi ruwa kaza da ƙanƙara ko da iska ko kuma za a haɗa hadari ba za a yi ruwa ba. Sau dayawa acikin kashi ɗarin labaran da suke bayarwa kashi hamsin yana faruwa. Sannan kuma yana da amfani jin irin waɗannan labaran saboda zaisaka kayi tanadin wannan ranar. Misali in suka ce gobe za a yi ruwa da tsawa da iska to di inda za ka je. Wani lokacin su kan gaya har ƙarfe nawa ko su ce da safe ko da rana da yamma ko bai zo daidaiba. So da yawa yakan zo kusa da lokacin da suka gaya. Yana da amfani saboda zaka shirya ma wannan ranar. In fita za ka yi an ce za a yi ruwa da yamma sai ka samu ka fita da wuri ka dawo ka da ruwan sama ya hana ka fita ko ya tare ka. Ko dama ba a yin ba kaɗai rigade ka ɗauki amfanin wannan lokacin ka dawo. In ma an yi in ma ba a yi ba ka riga ka amfana da lokacin da a ce ba ka yin ba ruwa ya tare ka. Gara a ce ka je inda za ka je ruwa bai tare ka ba ko kuma ƙila kana da dabbobin da kake kiwo dalilin sauraron wannan yanayin ya sa ka killace wa'innan dabbobin kafin ka fita saboda ka da ruwa ya tare ya masu dukan tsiya don zai iya shafan lafiyansu to. In anyi ka tsira tam imma ba a yi ba duk dai daine. Gara a ce dai ka killace su ba a yi ba da a ce ba ka killace su ba an yi. So da yawa yana zama gaskiya rabi cikin kashi ɗari zan iya cewa kashi hamsin yakan faru. Sannan wani lokacin na kan ji daga bakin mutane dan akwai lokacin da ƙila wani rana kana da ayyuka baka saurari labaran ba to wani zai iya gaya maka cewa game da yanayin. Kamanni kwana huɗun da ya wuce naje gidan mu baba na ke cewa in yi in koma gida saboda ya sami labarin yanayi a kan cewa yau fa za a yi ruwa. Kada ruwa ya tareki. Ke nan na ji a wurin mahaifina. Dukda shi ma ya saurara ne a ƙuri a tashar labarai to. Amma ni ba a tashar labarai na saurara ba shi ya faɗa mun. Na ce mashi to shi ke nan. Nai sauri na dawo gida. Cikin iko na ubangiji ina dawowa gida kuma aka yi ruwan. Ke nan sauraron yanayi yana da amfani saboda a lokacin shi ya dage a kan cewa lallai fa in dawo gida fa an ce yau za a yi ruwa. Dukda in suka gaya ba komai fa ne yake faruwa amma a ranan abin ya mun amfani saboda in ruwa ya taɓa ni na kan yi zazzaɓi na kan yi mura. To tun da baba na ya ce in yi sauri in dawo na dawo sai kuma aka yi ruwan.

Ina son mallakar na'urar kwamfuta ko kuma ince laptop. Laptop tana da amfani daban-daban domin ita ba kamar TV ba ne da za a ce kullum tana gida. Akwai laptop wanda zaka iya sa a jakarka da inda za ka je, za ka je da ita. Tana da amfani daban-daban. Za ka iya yin kallo, misali, zakayi tafiya, zaka iya tafiya da laptop ɗin ka, ko da ka je gidan da babu TV, za ka buɗe laptop ɗin ka in dai ka tura fim ka kalla. Babu abin da ba a yi da laptop. Har ta su social media ɗin nan su yanar gizo. Du wani aikin da waya yake yi, laptop zai yi. Duk za ka iya yi da shi. Sannan akwai abubuwan da waya bai yi sannan shi kuma yana yi. Sannan akwai wasu abubuwa wa'enda waya bayayi amma laptop yanayi. Sannan. Laptop yana da amfani saboda yana rage aiki sosai. Musamman idan kai ɗalibin ilimi ne, idan za ka yi project, maimakon ka kai kwamfuta cafe, ka je ka kai a maka typing ka biya maƙudan kuɗaɗe. In kana da shi za ka yi typing ɗin ka a gida, ka tsara rubutun kayan da kake so. Sannan ka kai a yi maka printing kawai. Ba wai ka rubuta ka kai musu wasu su maka shirme ba. Kai kayi typing ɗinka, kai kayi rubuta abinka, kai zaka tsara abinka kawai naka kaje ayi printing, sannan akwai wasu abubuwa da akeyi a computer masu mahimmanci su excel yana da kyau mutum ya iya shi saboda akwai wasu ayyuka na kamfani idan ta kama idan za a ɗauke ka, dole sai an tambaye ka ka iya. Idan ba ka iya ba, zai iya kawo sanadiyar rashin samun aikin ka. Sannan shi laptop yana da sauƙin sarrafa ba kamar kwamfuta ba. Za ka iya koyon typing da su excel da su ilimin Windows ɗin nan da ilimin kwamfuta. Ko da ka koya theory, za ka iya mai da ilimin in practical ta hanyar amfani da laptop. Dalilin da ya sa har yau ban mallaki laptop ba rashin kuɗi ne. Banida kuɗi, amma dur ranar dana sami kuɗi shine wanda yake burin da nakeyi. Kullum sai na yi maganar shi saboda akwai wasu abubuwan ma da suke wayana nake so na adana su a cikin laptop. Laptop yana da memory. Sannan waya in ya ɓace, ka yi asaran shi kenan. Shi kuma laptop bai cika ɓacewa kamar waya ba saboda ba ko ina yake zuwa da shi ba. Za ka iya tura wasu abubuwan ka masu mahimmanci da kake so daga cikin wayan ka, ka tura su cikin laptop ɗin ka, ka adana su kamar wasu fayil, documents har da hotuna. Ina da ɗan'uwa wanda yake ijiye hotuna yake da hotunan shi kusan shekaru ashirin suna laptop ɗin shi. Hotunan tun yana ƙarami ga sunan. Ya canza waya ya fi su ashirin da. Ba zanma iya ƙirga wayanda ya canja ba amma waɗannan hotuna na tarihin nan nashi yana nan a cikin laptop ɗin shi. Abin yana burge ni sosan gaske. Wani lokacin idan aka ɗauke wuta muna kallo mutajin haushin amma shi zai ɗauko laptop ɗin shi ya kunna ya kallo. Abin yana burge ni sosan gaske. Idan yana buƙatar yin cika wani form, dan akwai wasu abubuwa waɗanda idan za ka cika za a ce waya ba zai yi ba amma a laptop sai kaga ya yi. To, idan ina ganin misali akwai abin da za ka yi wanda sai ka je cafe sannan a yi maka shi idan ya yi sai in ga yayi abin shi a gida kawai sai dai je a kai mai printing. Abin yana burge ni matuƙar gaske. Gaskiya ina son laptop ba kaɗan ba domin zai yi tasiri a rayuwa na ta hanyoyi daban-daban. Yana da amfani.

Wurin da na taɓa zuwa mafi nisa tun da nake rayuwata, shine ƙasar Yola. Lokacin da zan je bautar ƙasa naje ƙasar yola ƙasan Yola yana da nisa domin sai ya ɗauke ka awa goma sha biyu kafin ka isa. Idan ka tashi misali daga Kaduna ƙarfe takwas na safe to sai ƙarfe takwas na yamma, sannan za ka isa. Ranan da zan tafi, mun je tasha wanda yake a unguwar Sarki cikin garin Kaduna. Mun shiga mota kafin ƙarfe takwas, takwas na yi motar mu ta tashi. Haka muka dinga tafiya, muka dinga tafiya. Motan mu tana da lafiya kuma tana da gudu. Sai da muka yi tafiyan awa uku da rabi zuwa huɗu mun isa Bauchi. Sannan muka huta, muka ci abinci, muka je gurin masai da abinci muka siya. Muka yi sallah, addu'o'i. Wa'inda za su shiga bayi suka shiga bayi. Akayi ciyeciye dai su gyaɗa, su tsire da dai kayan marmari wanda ake gani a kan tituna idan za a yi tafiya. A lokacin, damina tana farkon shigowa amma ba ta kan kama ba. Mu ka yi wannan tafiyan. Mun zaunu sosai har sai da ƙafafuwa na ya kukkumbura. Bayan mun tashi daga inda muka gama cin abinci, mun yi tafiyan awa kusan huɗu kenan muka dosa hanya muka ƙara yin wani tafiyan awa uku zuwa huɗu. Kusan awa takwas kenan. Wato dai a taƙai ce mun ci rabin tafiya. A hanya aka ɓarke da ruwa sosai aka dinga ruwan nan. Aka dinga ruwa, aka dinga ruwa, aka dinga ruwa, ruwa har yana shigo mana cikin mota. Mun haɗu da mutane a ciki na kirki. Wasu suna da ban dariya, wasu kuma har aka zama 'yan uwa daga baya. Ana zumunci an karɓa lambulan wayan juna, ana zumunci. Har muka haɗu da wata mata ita ma ƴar yolan ne tace mu bata nomban mu in mun isa in muna da wani buƙatar wani taimako muzo wurin ta hakadai-hakade har dare ya fara yi mana bam mu iso wannan garin ba. Zama ba daɗi, ƙafafun mu ya kukkumbura amma ba dama shi kam direba tafiyan shi yake yi ba abin da ya dame sa saboda aikinsu ne sun saba. Ƙarfe takwas daidai muka isa tashar motar Yola. Ai kuwa mota tana tsayawa. Muka fuffuto sannan akwai ƙananan mashina da motoci da kuma keke napep a daidaita sahu kenan wanda zai kai ka duk inda kake so muka ƙara hawa. Sannan muka tafi inda za mu je. Gaskiya tafiyar nan ya bani wahala sannan na ƙaru da ilimi sosai saboda ban taɓa bin wannan hanyar ba lokacin shine farkon bina naga garuruwan da ban taɓa bi ba irinsu Hausawa suka ce "Tafiya mabuɗin ilimi". Tabbas mun ƙaru da ilimi abin da bazan taɓa manta ba a wannan tafiyan shi ne wahalan da muka sha. Gaskiya na wahala saboda zaman nan na awa goma sha biyu. Ƙafafuwa na har sai da ta kumbura, jiki na yayi tsami, yana ciwo. Kasancewan ban taɓa yin wani tafiya mai nisa da ya kai shi nisa ba har sai da ya zo ya zaman mun kamar zazzaɓi saboda wahalan tafiya. Bazan taɓa mantawa da wannan tafiya da nayi ba. Domin gaskiya mun zauna a mota amma mun kai lafiya.